Gaskiya ni na fi son abincin gida, gidana. Aaa, ni ba na saye abinci a waje. Ko da yake akwai wanda suke sayen abinci a waje, amma ni na fi son abincin gida wanda zan dawo na dafa da kaina sai kuma na yi da shi inda nake so kuma ya fi tsabta, ya fi komai ma. Na fi son gidan abinci na.

To idan ana maganan abin da nake yi, wanda nake kiyaye lafiya na, ka ga dai yanzu musamman idan ka tashi da safe, ya kamata ka goge baki, sai kuma ka sha ruwa sosai, sai kuma ka kiyaye abubuwan nan wanda za su sama cututtuka a jiki. Kuma ka, ka ajiye abin da ake kira tsafta, tsaftar jiki. In kana yin abubuwan nan zaka kare kanka domin, eh, lafiyan jiki.

Gaskiya a'a, ba mu da Wi-Fi a gida, ba mu da shi. Ka ga dai Wi-Fi ɗinnan gaskiya an fi samunsa a, a kamfani, irin nan kamfanin nan, babban kamfanin nan ana iya samunsa a nan. Sai kuma irin nan a wajajen kasuwanci ko dai a cikin kasuwa haka ko dai irin wajajen telecommunication dinnan an fi iya samun Wi-Fi a nan gaskiya amma mu dai ba mu da shi a gida.

Eh, inna gane tambayan ka wai ina shan ruwan 'yan itace? Eh to, idan ruwan itace ne ai lafiya ƙalau ne domin kasan duk wani itace wanda Allah yayi a duniyan nan gaba ɗaya akwai magani a ciki ko ba haka ba. Duk wani ice ma magani ne, duk wani ciyawa ko ciyawan da ka sani magani ne. To domin haka eh ina shan ruwan itace. Musamman ma idan ban da lafiya kaga ruwan a misalin ruwan dogon yaro haka ina shansa sosai.

To ka ga idan ana tambayan wanda biki nike fi so, to ka ga bikin nan tabbas akwai shi kala kala. Akwai biki na ɗaurin aure, akwai biki musamman idan mace ta haihu sai kuma akwai bikin irin nan ana celebration ɗin nan dai. Amma ni gaskiya idan za ni bada amsa ga tambayan nan, ni gaskiya na fison bikin aure.

A'a gaskiya ne bana sanya ba kullum. A'a gaskiya ne bana sanya ba. Domin ka san kowa da abin da yake saba wa ko ba haka ba. To gaskiya ne ban saba da wannan ba, koda yake akwai wanda, a wanda suke kusa da ni wanda ko da yaushe kullum suna saka amma gaskiya ne bana sanya wa.

Eh ina iya ɗaura ƙulli. To ka ga dai yanzu idan ana maganan ɗaure ɗin nan, ka ga dai musamman wanda suke kasuwancin nan, a su suka iya ɗaura kullin nan amma a tabbas akwai wanda aikinsu ne, wanda su an ajiye su ɗaura kullin nan suke yi. Amma eh na iya, ƙwarai na iya amma ba kamar wanda suke yi wato kamar abin sana'ansu ne ba.

A'a, a'a, gaskiya bana iya busa tsaki. Kaga ko dai zan ce tsaki? Kaga dai yanzu kowane ɗan adam akwai inda aka tasar da shi ko ba haka ba. Akwai wayansu wanda in basu busa tsakin nan ba, basa jin daɗi ko ba haka ba. Amma gaskiya mu a'a, inda muka taso idan kana busa tsakin nan ana ɗauka kaman kai baka da tarbiyya. Domin haka bana busa tsaki.

Eh ina iya hawan keke. Kaga keken nan, a musamman ko wanda yaro tun ƙanana, tun sanda suke ƙanana da aka haife yaro har abinda yake fara iyawa banda rarrafe kuma da tafiya, ai sai keke. Kaga wasan nan idan babu keke gaskiya wasan nan bai cika ba. Domin haka eh ina iya hawan keke.

Gaskiya a'a, ni ban fiye duba daftarin kuɗi ba. Gaskiya ne ban fiye duba ba, amma ka ga irin nan bankunan nan, irin a bankuna sai kuma ƴan kasuwancin nan sun fiye dubawa ko dai waɗansu dai haka suna dubawa amma gaskiya ni, ni idan tani ne gaskiya ne bana duba.

Eh to idan ana tambaya yaya nake zubar da shara? Ka ga dai sharan nan, tabbas ya kamata ana samun wurin da ake zubar da shara. Domin idan ba a samu wurin da ake zubar da shara kuma ake ƙonewa ba ai za a samu matsala. Musamman ma a angwa. Ka ga ko ina zai yi datti ko ba gabata. To akwai bola akwai inda ake zub da sharan nan sai a zo a tara a ƙona. Wani lokacin kuma yan sanitation suna ajiye wani, aaaa, abin da ake ajiye wa a bakin titi. Nan ake zubarwa sai su zo suna kwashewa.

Eh to ba ko da yaushe ba, ba ko da yaushe ba amma ina yin aiki bayan lokaci. Bayan lokacin yayi wani lokacin ana tsayawa a ɗan yi ƙarin aiki amma tabbas idan aka yi ƙarin aikin nan ana sallamar mu ranan wato ana ɗan ba mu wani abu wa abin da ake kira overtime ko? Domin haka eh ina aiki bayan lokaci.

To idan ana maganan a yawan dangi a gida, ka ga dai idan aka fara daga kaka da, da iyaye sai kuma ƴan uwa, ƴan uwa mata, ƴan uwa maza gaba ɗaya, gaskiya mu dangin mu mun kai wajen ashirin. Eh mu dangin mu mun kai wajen ashirin.

Eh to wannan tambaya wanda irin tufafi nake fiso. To kade ya yanzu akwai, akwai kayan mu na nan zan ce ko na Afirka zan ce, ko na Arewa, ko na Najeriya zan ce, ko na gargajiya zan ce. To ni, ni gaba ɗaya gaskiya ne ina so. Babu wani wai na fisanna bature ko na fusan na gida. Wallahi ni gaba ɗaya ina zan su.

Eh, ina tara tsabar kuɗi. Kwarai ma kuwa ina tarawa. Amma ka ga kuɗin nan, ba a gida nake tarawa ba gaskiya. Domin ka ga dai yanzu kowa yana da asusun bankin nan, ko ba haka ba. To anan ake tara kuɗin nan, se kuma wani lokacin ana adashi. Kaga duk, duk tarawa kenan, ko ba haka ba. Domin haka eh ina tarawa.

A'a, gaskiya ne ba na cimma manufar tallace-tallace. Gaskiya ne ba na yi. To ka ga gaskiya akwai waɗansu dai da yawa, da yawa ma ni na san da wanda suke, suke cimma manufar tallace-tallacen nan. Amma gaskiya ni, ni tambayan nan idan aka tambaya ni, zan ce a'a, gaskiya ni ba na.